Kana kuka lokacin yankan albasa? Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Da zarar ina yanka albasa, na kan yi kuka saboda yanayin yaji na albasar da yake shiga cikin ido. Saboda haka ina kuka lokacin yankan albasa.

Mai ka ke shirin yi ƙarshen mako? Mai ka ke shirin yi ƙarshen mako? Abin da nake shirin yi ƙarshen mako yana shafi ƙarfafawa al'amura na domin ta maimakon kasancewa taimakon al'umma tare da bin ƙa'idodi na dokoki na addinin Musulunci domin rayuwata inganta, rayuwa ce kyau, rayuwa ce dadi.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi a ƙalla sau biyar a rana, inda da na tashi daga bacci, ina duba madubi, ina ga fuskana, in cire gwansa, sannan kuma in shiga bayi, in wanke fuska na, in wanke idona da dai sauransu. Sannan in dawo madubi, in ƙara duba faska na, in taje kai na, in taje gemu na, in shafa mai, in fita. Bayan na dawo, ma ƙara zuwa ƙara duba madubi, ƙara gyara kai na idan nayi wanka. Sannan kuma bayan na fita, da dad dare haka in ƙara duba a kalla ina dubawa sau wurin huɗu ko sau biyar a rana.

Kana son kallon wata da dare? Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare saboda kallon wata da dare yana gyara gani, yana sa idanuwa su yi haske, yana sa idanuwa su yi kyau, ya sa ganin ka yayi kyau da dai sauransu. Matuƙar ka tsaya kana ganin wata za ka dinga ganin za ka dinga yi wasu nazari, nazararka da dama, nazarin da za ka yi. Kana so ka yi wasu tunani masu muhimmanci.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Eh, ina fi son miya mai zafi saboda miya mai sanyi baya da daɗi. Amma miya mai zafi shi ne miyan da zaka ji kana son shi. Dukkanin abincin da zaka ci da miya mai zafi ya fi bada armashi. Kuma zaka ji abincin yana da daɗi a baki ba tare da ka tauna tsakuwa ko kuma ka ji yamiyami ko kuma wani abu na lalacewa ba. Miya mai daɗi yana da daɗi a baki sannan kuma yana da inganci ga lafiyar ɗan adam.

Me kake ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki, ina siyan shinkafa a waje ko kuma dai wani abin da ya dinganci abinci a waje domin inci. Amma kuma a wurin aikin ne sai dai lemu da kuma biredi. To waɗannan abubuwan su ne abubuwan da nake ci. Ni, babu abin da ma bana ci a wurin aiki domin yunwa ba ta da amfani, ba ta da hankali. Duk abin da ya kama mutum zai ci domin ya dawo daidai.

Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. Dakina a cikin gida yake, ba a waje ba. Saboda haka sai ka shiga cikin gate, sannan kuma zaka shiga dakina. Ni bana kwana a waje saboda ba gauro bane, kuma ba tuzuru bane. Har yanzu da sauran kuruciya ne. Saboda haka a cikin gida nake kwana. Saka biro wayayyen su ne suke kwana a waje saboda dakinsu a waje yake kuma tuzuru ne ƙaton gauro.

Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Eh, ina da babbar gida saboda ni ɗin mai kuɗi ne. Ina da gidaje ba ma babbar gida ba, babbar gidaje. Ai in ka ce babbar gida kamar guda ɗaya ne. Ni ina da babban gidaje saboda gina gidaje a gare ni abu ne mai sauƙi kuma abu ne mai matukar ƙayatarwa. Muddin mutum yana da kuɗi toh ya gina gidaje, ze ji daɗin sa na gode sosai da wannan shawara da kuke bani na gina gidaje babba.

Yaya kake magance koke-koke? Inda nike magance koke-koke, ina magance shi ne ta hanyoyi kamar haka. Hanyoyin da, um, zai kasance na bi ta ɓangaren dukanin hanyoyi biyu. Zanji ta wannan ɓangaren me ke damun su, zanji ta wannan ɓangaren ma me ke damun su. To ta haka ne zan fahimci menene ya fi rinjaye a kai ta yanda zan magance wannan koke-koken. Idan nayi haka, ya zamanto maslaha mai kyau, maslaha mai ƙarfi kuma ya zamanto abu ne wanda za a dinga koyi da shi da mutane. Na gode.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ai, duk duniya babu abin da yakai ranan biyan albashi, ranan farin ciki. Matuƙar, kai ko ba ma albashi ba, indai aka ce yau rana ce wanda za a baka kuɗi to rana ce mai farin ciki, mai daɗi a gare ka. Ai, ranar biyan albashi ina gato na fi kowa murna, na fi kowa farin ciki. Saboda wannan rana ita ce ranar da zan samu kuɗaɗan da zan biya buƙatuna a daidai wannan lokacin. In biya duk wasu bashish shika da suka biyo baya na, sannan kuma in yi hidindi min da na daɗe inaso in yi.

Kana sanya tabarau? Gaskiya bana sanya tabarau. Idan ka ga na sa tabarau to na sa ne lokacin da na hau mashin saboda iska. Amma wai danganin rubutu ko ganin haske bana sa tabarau saboda idanuna lafiya lau suke, Alhamdulillah. Allah ya ba ni idanu masu ƙarfi wanda ba sai na sa tabarau ba kuma ina ƙara godiya a gare shi. Ina ga duk a gidan mu mutum ɗaya ne ke sa tabarau ko kuma in ce mutum biyu, wanda su ma Alhamdulillah idon ya yi sauƙi suna iya gani ko babu wannan tabarau din.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yadda nike bayar da ra'ayi a aiki hanyoyi ne kamar guda biyu da na faɗa. Jan tara mutane, kowanne inji yanayin na sabarsa da manufofinshi akan aikin. Idan na ji wanda yafi rinja ye to sai in yi amfani da shi domin in ba da wannan ra'ayin, in ba da wannan a matsayin ra'ayi sannan kuma in tabbatar da shi, in ƙaddamar da shi a matsayin doka wanda duk wanda kowa zai yi, zai bi shi domin ya zauna lafiya a cikin wurin aiki.

Mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Abin da ya fi zama mafi muhimmanci a kasuwanci shine kola da kasuwancin, ruƙo da amana, faɗin gaskiya da kuma zaman matanci da mutane, zaman lafiya da mutane. To wannan shi ne mafi muhimmanci a kasuwanci. Amma akasin haka kam, gaskiya kasuwanci baya kyau, kuma ana samun bambance-bambance, da kuma tsegumi da faɗa a cikin kasuwanci.

Kana sanya bel kullum? Ba kullum nake sanya bel ba. Ina sa bel ne lokacin da na sa ƙananan kaya, kuma ƙananan kaya ma ya danganci wane kalan wando mutum ya sa. Idan na sa jeans zan sa bel, amma idan ba jeans na sa ba, ba zan taɓa sa bel ba. Idan manyan kaya ne sai dai zariya ko kuma idan wandon, ahhh, me ake ce ma irin wandon na jikina ne, to sai dai in sa zariya, amma bel jeans ake sawa. Na gode.

Wane irin ice cream kake fi so? Ice cream ɗin da nake fi so, nafison ice cream, ahhh, wanda ake ce mai vanilla scoop. Wanda shine yake fi daɗi kuma yafi madara mai kyau. Zaka ji shi da garɗi, ma ka ji shi da laushi a baki. Yana da matuƙar daɗi. Duk wannan ice cream ɗin nafison irin shi saboda matuƙar daɗin sa da kuma ƙayatarwa da kuma tsabtan shi.

Kana cinma manufar tallace-tallace? Eh, ina cinma manufar tallace-tallace saboda matuƙar na yi talla. Ana, ah, kaya yana saurin ƙarewa, yana saurin shiga. Nan da nan zan cimma wannan manufar. Amma kuma in tallace-tallace ne irin wannan na waya ahir ɗinku bana so kuma bana buƙatar shi. Bana fatan ma in dinga samin irin wannan tallace-tallacen naku na waya na gode.

Yaya kake jira a layi? Yaya kake jira a layi? Inda nake ni bana ma bin layi, ballanta na ace na jira a layi. Idan kagan na a layi to a layi ne na cikin banki ko kuma layin da ya shafi abu na asibiti ko dai haka. Amma wai hakanan ko ana rabo ko wani waye kawai sai in tsaya a layi, gaskiya wannan ba daidai ba ne. Kuma ni ma bana yi don gudun samun matsala ko tozarci ko kuma gori da dai sauransu.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da nake fi so, na fi son duk wani abin sha wanda ya yi danganci, ah, lemo, madara da dai sauransu, wanda babu gas. Gaskiya duk abin da yake mai gas ba na son sa. Abin da yake wanda bayi da gas, na fi miradinsa, na fi son shi, kuma ina jin daɗin shan shi sosai, sosai, sosai.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ta fuskoki da dama. Gaskiya ne dai a rayuwana ma dai bana son hayaniya da abin da ya shafi hayaniya sosai bana son sa ina gudun sa. Bana fatan in samu wannan hayaniya, saboda idan ƙara yayi yawa yana sa inji jiri, inji bana jin daɗi, inji duk kome ma mene ne kome da kome ya fita min a rai. Saboda haka bana son hayaniya, bana son kasancewa a wuri mai hayaniya.

Kana cije farce? Ba abin da zai sa in cije farce, saboda cije farce ƙazanta ne. Duk abin da ya shafi ka sa farcenka a baki ka ringa cije wa, wannan babban ƙazanta ne kuma ƙazamai su suke yi. Kuda shi farce mafakar shaiɗan ne. Duk inda ka tara farce da yawa, to anan shaiɗan yake zama, yake samun iskan da yake shaƙa yake, yake zama cikin inuwarsa. Inuwar shaiɗan ne farce. Kuda haka inda ya fito ma da yawa kai maza ka aske. Wannan shi ne za ka gudu daga sharin makir cin shaiɗan.

Kana son ɗaukar hotuna? Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna musamman idan hoto ne wanda muka haɗu tare da abokai ko kuma ance hoto ne wanda aka haɗu ɗan gida. To gaskiya wannan mana, mana jin shi sosai. Ina ɗauka saboda zama tarihi kuma saboda samun farin cikin mu baƙi ɗaya. Ɗaukar hoto a wannan lokacin yana mana daɗi. Muna jin daɗinsa sosai.

Kana fatan samun cin yawa? Kana fatan samun cin yawa? Da farko dai ba zan ce eh ba, saboda shi karan kanshi kalmar cin yawa ɗin ni ban fahimce shi ba. Amma ta daga kalan kalmar cin yafun da aka faɗa, wani abu ne dai mai muhimmanci irin na su. Ba na ce eh ba saboda ban san menene shi wannan cin yawan ba. Gaskiya dai, a nan dai bana ce ba na fata ba kuma bazan ce eh ina fata ba.

Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa musamman idan aka zo zaman sallah tsakanin bainel sujjatain, tsakanin sujjada da sujjada, wannan ana zama a kan gwiwa sanan kuma dan zaman tahiya sai kuma sai ka zauna zaman tahiya. To shi zaman kan gwiwa ya zama dole ne wanda muke yi shi kullum aƙalla sau nawa ma a rana. Muna zama kan gwiwa sosai. Allah yasa mu dace.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki ita ce cigaban mu a rayuwar aiki. Na sami cigaba sosai, na sami nasara a aikina sosai. Wanda da ba mu iya ba, yanzu kuma muka zo muka iya. Hakan babban nasara ne kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana nasara, ya ƙara tabbatar da mu akan abin da muke yi.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje ba kowane iri bane illa, ko kuma in ce ni bana yin wasa gaskiya saboda ni babban mutum ne. Tannan kuma na san me nake yi. Wasa bai kamace ni ba. Wasa sai dai yara wanda ɗazuma ma suna cikin yin wasan da daddare. Na ja masu kunne, na yi masu wa'azi, na ce masu su dai na irin wannan abin bai dace ba saboda ba daidai ba ne ko a musulunci.

Wane irin tufafi kake fiso? Tufafin da nake fiso, nafison tufafi, ehm, fari. Duk wani kayana fari, wanda shi ne nake fisu. Shi ba ma koda yaushe nake sawa ba, saboda shi ne zan ce one in town. Ina jin daɗin sawa, ina jin daɗin kuma amfani da shi. Ina jin daɗin sa haka kuma ko yanzu in zan samu wasu kayan, zan ƙara ɗinka wa ba don komai ba saboda shi nafi so.

Me kake sawa daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Abin da nake saya daga kasuwa, ina sayan abubuwa da dama, abubuwa masu yawa. Wanda suke kasancewa sune abubuwan da mutum zai saya na masarufi da dai sauransu. Abubuwa ne wanda mutane za su ji daɗin mu'amala da su, wanda kuma su kamar misali makilin, burosh a shana da su kayan miya da su omo, wanda sune kullum madara da siga sune abubuwan da ake saya a kowane lokaci.

Nawa madubi kuke da su a gida? Nawa madubi kuke da su a gida? Wannan tambayan, anyi min ita tafi tambaya goma. Na amsata yafi so goma. Na faɗa muku madubi muna dashi ne a dukkanin bayukan gidanmu, sannan kuma da kuma sauran ɗakuna guda biyu. Duk wani ɗaki da kuma wani bayi akwai madubi a ciki. Saboda haka na amsa muku a baya, bakuda buƙatan kuma ƙara rasa muku.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana idan ya kama. Musamman lokacin da nayi gajiya, nayi aiki na gaji kuma bani da wani abin yi ko kuma in ce bani da wani abun da zan yi a ranan ko kuma na sha shagaltuwa a cikin al'amari na, to ina yin barci da rana. Kuma gaskiya barcin ba wani bacci ne nike yi wanda za a ce a zo a gani ba, bacci ne saffa saffa wanda kawai idan ya kama a yi shi.

Kana sauraron rediyo? Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo da, amma yanzu gaskiya bana sauraron rediyo. Ma fi yawanci wanda suke sauraron rediyo tsofaffi ne wanda sun kwana biyu kuma rashin zuwan waya da ace babu waya, dole sai mu ce muna sauraron rediyo. Amma kuma zuwan waya ya dauke mana komai da komai. Duk abin da za a faɗa a rediyo zaka ganshi a social media.

Wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka kake kai? Gaskiya ni bana hawa wata jaka saboda mu muna cikin karkara, muna cikin birni ne ba karkara muke ba, sai dai mu hau mota ko mashin. Amma kuma a jakan da kuke magana ina hawa Jincheng ne a mota kuma muna hawa Corona ko Camry da dai sauransu. Sai dai ƙirar Toyota ita ce a gidanmu ba mu taɓa yin wata mota wacce ba Toyota ba, to muna gode wa Allah.